A ganin ku yaya farashin kayan hannu yake? Kayan hannu yanada matuƙar sauƙi a yankinmu, kamar kafet haka. In mutane suka cire, za kaga an kawo shi. Gwanin sauƙi, nima na sayi kafet a hannun wata mata da ta kawo min shi. Dan kafet ɗin zai iya kai wa dubu ɗari biyu amma kuma a gida na saye shi kamar dubu sittin. To ka gani akwai sauƙi sosai.

Ku kwatanta tafiya a cikin motar haya ta gari ga wanda bai taɓa shiga ba. A gaskiya motar haya batada daɗin hawa domin ana samun cunkoso duk abi a matseka wajen da mutum uku zai zauna sai ace mutum haɗu ne to gaskiya motar haya batada daɗin zama kwata kwata ga kuma tsadan kuɗin motan gaskiya abin da ba daɗi.